Wane wasa kake son yi? To ka san shi wasa kala kala ne gaskiya. Amma wasan da na fi jin daɗin yi kaga ina buƙatan yin wasan ƙwallo sosai. Saboda ita wasan ƙwallo ka san wasa ce take ba da wata ainihin nishaɗi. Nishaɗi sosai gaskiya ina faɗa maka wallahi. Na ga nishaɗi na wuce tunaninka gaskiya. To don haka wasan da nake buƙatan yi gaskiya wasan ƙwallo ce. Ina ma masifan sha'awanta. Saboda ka ga ita zaka ba da nishaɗi ba kai kanka kaɗai ba. Mutanen da za ka ba nishaɗi a wasan ƙwallo suna da yawa. Saboda ka ga a barayin ku zaka ga a wasan ƙwallo ku goma sha ɗaya ne. Sannan akwai wa'yancin da kuke bugawa tare da su. Su ma za ka ga su goma sha ɗaya ne. Idan ka haɗa mutum ashirin da biyu to kuna buƙatan coach ɗinku. Su ma suna buƙatan coach ɗinsu wancan barayin. To zaka ga idan ka haɗa mutane ashirin da huɗu ke nan, ka gane? To haka banda yan kallo. Ka gane? To duk waɗannan in ka haɗa za ka ga dalilan da yasa nake son yin wasan ƙwallo gaskiya sosai. Aƙalla a lokaci ɗaya za ku ba mutane kamar ashirin da ɗaya, ko ashirin da biyar haka. Iya ku ke nan masu motsa jiki, masu wasan to sanan kuma akwai yan kallo. Kaga? Da yan kallo, da yan wane. So, don haka wasan ƙwallo kamar irin ta duk duniya da ake bugawa wannan ƙwallon kofin duniya. Za ka ga ita wannan wasan kana ba, ana ba mutane sama da miliyan biyar nishaɗi a lokaci guda. Saboda bayan waɗanda suke cika shi filin wasan ƙwallon ke nan, za ka ga ita a wasan ƙwallo za ka ga akwai gidan talabijin, talabijin da cinema, cinema waɗanda duka ake haskawa. Duk duniya za ka ga ana kallo. Kuma duk wanda za ka ga yana kallon ƙwallo yana fa kallonta ne saboda wannan nishaɗin. Ka gane? To duka waɗannan su ne dalilan da yasa nake masifan son kallon wasan ƙwallo da kuma buga wasan ƙwallo gaskiya. Saboda ita tana ɗaya daga cikin wasan da na fi so. Nishaɗin ta ya wuce abun nan. Kuma sannan ita nishaɗin da take bayarwa nishaɗi ne faɗa gwamammi. Saboda ita wasan ƙwallo ina fa tabbatar maka za ka ga bayan ita wasan da kai kake bugawa. Ka gane? To za bayan ita wacce kuke yi za ka ga bayan an gama sai a zo a zauna nan. Yanzu nan kusa da kasuwar mu shagon mu sai ka ga mutane sun zauna suna musun ƙwallon nan. Ƙwallon fa da kowa ya kalla sai ka ga ana musunta sama da awa biyu, awa uku ana hakikancewa ana kallonta. Ka gane? To shi ya sa kawai ita wasan ƙwallo babu gaskiya wata wasa da ta fi ta daraja ko ta fi ta ƙima gaskiya. Don haka to wasan da na fi sha'awan yi gaskiya ita ce wasan ƙwallo. Maganan gaskiya bazan ƙoye ba. Ina masifan sha'awan wasan ƙwallo. Ita ce wasan da nake son yi ƙwarai da gaske. Kuma ita tana zuwa ne tare da motsa jiki. Inde kana buga wasan ƙwallo to za ka ga ba ka buƙatan motsa jiki. Saboda ita wannan wasan da ka ke yi to ta ishe ka kai ta motsa jikinka. Duk wanda yake wasan ƙwallo za ka ga motsa jikinshi da ban yake wallahi. Za ka gan shi jikinsa a gine. Za ka gan shi da lafiyanshi, da ƙwarinshi, da komai. Sannan kuma za ka ga mutum yana da ƙwari idan mutum ya tashi gudu. To gaskiya wasan ƙwallo dai a dai wasanni, a dai gaskiya doron ƙasan nan ko a doron duniya babu wata wasa irin ta gaskiya. Babu wata wasa da ta kai ta martaba da ƙima da mutunci. Kuma ka je ka duba, yanzu akwai kofi da aka buga na Afirka wasan ƙwallon. Shugaban ƙasar Senegal an nuno shi ya kafa talabijin a gaba yana kallo. Lokacin wasan kofin Afirka na nahiyar Afirka su suka ci. To wannan wasan shugaban ƙasa guda wanda ƙasar Senegal gaba ɗaya tana ƙar ƙarshin shi amman aka nuno shi a ofishin shi. A ofishin shi yana zaune sun ci yayi tsalle yana murna yana jin daɗi. Ka gane magana? So don haka in ka duba ka ga ita wasan ƙwallo gaskiya wasa ce da kowane za ka ga shekaru, tsofaffi, manyan mutane kowa yana da lokacin yin ta, yana da lokacin kallonta kuma yana da lokacin bugata. Za ka ga wasa ce da ta wuce ba wai irin wasa ce da za ka ga wai mara kyau ko mutum yana jin kunya. A ga yana irin ta, ah. Ita wasa ce ta kowa da kowa. To dan haka gaskiya ni wannan ita ce wasan da ni na fi son yi kawai wasan ƙwallo gaskiya.

Kana kunna kendir a gida? Eh, ina kunna kendir a gida. Babban dalili na kuwa na kunna kendir, ka san shi makon idan ba ka da ita wannan wutar lantarki ko kuma wutan sola ko kuma wata dai nau'i dai na abin da zaka dinga samu wutan kallo. To wannan shine babban dalilin da ya sa muke amfani da kendir. Ka gane? Wannan shine babban dalilin da ya sa muke amfani da kendir gaskiya. To muna amfani, ina kunna kendir a gida saboda shi kendir yana kawo mana mafita gaskiya. Yana kawo mana mafita a makon amfani da abun da muke so gaskiya.